Kana karanta jarida? Eh, tabbas ina karanta jarida. Saboda wasu abubuwan sai kana karanta jarida, sai ta hanyar jarida za ka san su. Za ka san ta yadda duniya take tafiya, wasu ƙasashen ma haka. Taban na gefenka za ka karanta ka san abin da ke wakana. In ba ta hanyar jarida ba sai dai ta intanet, zaka rika sanin wasu abubuwa. Amma tabbas jaridar ta fi isar da saƙonni haka ta ko'ina da ko'ina a faɗin duniya. Ta hanyar jarida ne za ka iya sanin komi da komi, abin da ya faru daga waccen ƙasar zuwa waccan ƙasar ko kuma ma a ƙasarta ka. Inda yake nesa da kai, ba kome ne za ka iya sani ba sai ta hanyar jarida. Tabbas muna karanta jarida akai akai.

Waɗanne kayan aiki kuka fi amfani da su? Eh, shi aiki dai ya danganta. Akwai aikin da dole sai ka sa unifom din shi. Akwai ayyuka da yawa waɗanda unifom ɗinsu daban. Kuma dole in za ka je wajen aiki, sai ka sa unifom. Kamar example school, ka ga school tana da unifom kala kala. Akwai na ƴan ƙaramar aji, akwai na ƴan babban aji. Kaman ma'aikata, suma ma'aikata suna da unifom. Zaka ga wa'annan ma'aikatan kalan yunifom ɗinsu daban, wa'annan ma daban. Kamar banki, idan ka mi gadin banki ne, dole kana da unifom in kana daban. Kaman gidan talabijin haka, suma kowane ma'aikaci nasu akwai kalan unifom na shi. To, kowane aiki kalan unifom din shi, kalan aikin kalan unifom ɗin. Muna sa unifom in zamu je wajen aiki.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Eh, ƙasa ya, ya, ya rarrabu kala kala. Akwai ƙasa ta tabo, akwai ƙasa mai laka, akwai kuma ƙasa normal, akwai kuma biriji. To mu dai talakawa ne. Kaga kuma ƙasar gidan talakawa biriji ne. Za'a sa biriji, za'a yi filasta a saman ta. Ta yanda idan ka taka ba za ya ɓata ka ba, ko kuma lokacin damina haka idan an yi ruwan sama, idan ka hau ba sai ka taka ba. Wani kuma in tabo ne idan ana ruwa lokacin damina idan ka hau, tabbas tsantsi zai ja ka kuma zai kayar da kai. To mu dai kalar ƙasan mu shine filasta ne. An sa tabo, an sa biriji kuma an bi da siminti an shafe.

Menene abin da ka ke yi don nishaɗi? Abubuwan nishaɗi suna da yawa kamar wasu wasanni haka, dan da za ka yi a hannu da hannu ko da wayarka. Ita dai waya abin da ake yi don nishaɗi cikin ta sosai suna da yawa. Akwai gema-gemai kamar na ƙwallo, akwai na ludo da sauran su. Abubuwan kuma da ba na waya ba kamar wasan tsere haka ko wasan guje-guje ko dai wani abu da za ka yi da hannu ko kuma kamar wasan ƙwallo da ƙafa.

Menene burin ku a aiki? Eh, kowane aiki ko kuma kowane ma'aikaci babban burin shi shine cimma nasara. Duk wani aiki a rayuwa ana yin shi ne don a cimma nasara. Babu wanda yake aiki haka nan don ya ji daɗi ba don ya ci gaba ba. Muna da burikan mu ci gaba, mu samu nasara, mu cimma muradanmu, mu biya bukatunmu na gida da na ma wani abun da ba gida ba, mu taimaka ma wasu, mu gina rayuwarmu, mu taimaki wasu naƙasa damu, mu taimaka ma manyanmu duk ta wannan hanyar aikin.

Kana iya yin iyo, eh yana iya yin iyo amma ba kowane lokaci ba kuma ba a kowane ruwa ba. Shi yin iyo ya danganta ga yana yin ya kake, ka iya ko baka iya ba, ka taɓa yi ko baka taɓa yi ba ko ka taɓa yi kuma ko ka saba kuma ko ka nayi. Idan har ka yi a cikin ruwan da baka saba yi irin shi ba, zaka iya nutsewa, ka kasa fitowa ko kuma ka zam ka samu wata matsala a ciki ko kuma ka yi iyo a cikin wani irin ruwa wanda ke da wasu abubuwan cutarwa, za a samu matsala. Amma shi tabas iyo ana yin shi a cikin irin ruwan da aka saba yi ba a kowane yi ba kuma ba a kowane irin yanayi ba. Ana samun baƙwan ruwa yana zuwa duk shekara, to idan wannan lokaci ya zo ba a iyo.

Kana tauna wa goro? Eh, shi goro wani kaman wanda ya zama sai tsaffi manyan mutane ke tauna shi. Amma yanzu al'ada ma zamani ya zo za ka ga ƙaramin yaron wanda bai fi shekara ashirin ba ko ashirin da wani abu yana tauna goro. Amma abin da ya fi yafi amfani, yafi mahimmanci kuma abin da muka fi sani shi ne shi goro sai dattijai tsafi waɗanda suka kwana biyu suke tauna shi saboda yana kawo, yana da illa, yana da matsala a lafiyar ɗan adam. Amma ni ba na taunarsa, ba na dabuƙatarsa kuma ba na da ra'ayinsa kuma bai taɓa burgeni ba. Saboda shi abu ne wanda sai dattijai waɗanda suka kwana biyu suke tauna shi. Ni ba na taunarsa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Shi aboki abu ne wanda tun yaranta ake samun shi. Kuma abokantaka ana so a samu aboki nagari wanda zai baka shawarwari nagari, wanda zai ga in kana neman kauce hanya ka koma hanyar da ba daidai ba zai baka shawarwari waɗanda za ka koma cikin hanya ta kirki. Ita abokantaka abu ce mai muhimmanci wadda ko ƴan gidanku ko masu waye ba za su iya sanin kome game da kai ba sama da shi dai abokinka. Aboki kana-- ana suka samu aboki nagari na ƙwarai wanda baya sata, baya shaye shaye, baya harkar bin mata, baya saɓa ma Allah, baya kauce hanya wani wanda baya yin wani mummunan abu, wanda baya aikata wani mummunan abu a rayuwarshi to shine abu mafi muhimmanci abokin ƙwarai. Idan ka samu aboki na ƙwarai rayuwarka, kai kanka ko da kana da wata tangarɗa za ka ga ka koma a hanya a kwana, a tashi, a hankali, a hankali zai riƙa baka shawara ta kirki. Ko da kay ba ka yin wasu abubuwan da ya kamata zai baka shawara ta kirki zai riƙa baka shawara har ka koma kan daidai. Abokantaka abu muhimmanci shine ka samu aboki na ƙwarai wanda ba zai rage ka da kome ba sai dai ya kare ka da komi zai riƙa baka shawarwari har a hankali, a hankali kari ƙa koyi da shi.

Sau nawa kake share ƙura? Eh, shi share ƙura ya danganta da yanayin lokacin da muke ciki. A lokacin iska za mu share kamar sau goma, saboda duk bayan minti za ka ga jikinka da ƙura ka ɗauki abin gogewa ka goge. Idan kuma na sharewa ne kama sa fiƙira ko a ɗaki za ka ɗau abin shara ka share.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, shi tsabar kuɗi ya danganta ga yanayin wajenku. Idan kuna da irin matsaloli haka na, kaman mutane ɓarayi haka ko masu da yi waɗanda ba su gani su ƙyale, to kaga tsabar kuɗi ba za ta ajiye wajenka ba. Zai fi ka ajiye su a banki saboda shi banki abu ne na sirri wanda in banda kai daga kai sai Allah kaɗai suka san abin da kake da shi a ciki. Amma kuwa tsabar kuɗi ko da dollars ne a kwana a tashi suna taruwa, dole za'a gane kana da su. Kuma za ka iya samun marasa gaskiya ko 'yan hassada waɗanda za su shigar ma hanci da kuɗin dinnan, ko ayi ma sata ko a je a kai ƙararka gawa ne ya bincike ka daga ina zuwa ina kake samun kuɗin tsabar, tsabar kuɗin da kake tara. Amma irin banki ne babu wanda ya ji babu wanda ya gani. Daga kai sai mahalaccenka ka ajiye kuɗinka ko miliyan nawa ne ko min yawansu kuma ko shekara nawa za su yi babu wanda zai san da su.

Kana fison fanka ko AC? Eh, ita dai fanka ko AC Abu ne na lokaci musamman in muna yanayi na zafi ko ana rana, jiki ko da yaushe da zufa ana buƙatar fanka. Ita iskar fanka bata cutar da lafiyar ɗan adam amma ko shi AC idan yayima yawa ze basar ka saka rashin lafiya haka a kai a kai. Idan kuma lokacin sanyi ne ba a buƙatar wannan iskata su daga fankar har AC idan lokacin sanyi ne ba mu cika buƙatar su ba. Amma idan lokacin zafi ne mun fi buƙatar iskar fanka saboda ita bata da matsala da rayuwa da lafiyarka bata cutar da kai bazata cutar da kai ba balle ka samu wata matsala. Iskar AC kuwa ba ma buƙatar ta mun ma fi gudun ta.

Kana kunna kendir a gida? A'a, shi kendir abu ne wanda ake bukata shi musamman lokacin sanyi, lokacin dare, lokaci na yanayin haske. To amma don yanayi idan bukata kan takama, ana kunna fitila. Amma yanzu ba lokaci bane na kendir. Lokaci yanzu kai ya waye amma ɓatar da kendir ɗin, sai dai fitilu haka na ƙwai waɗanda aka kawo a wannan yanayi. Amma kendir tabbas idan lokacin duhu ne ana buƙatar haske, za a kunna shi amma ba a wajajenmu ba. Wajajen da ciga ba beje ba kamar ƙauyuka, waɗanda basa da fitilu ko basa da wutar lantarki, su ne suke amfani da kendir.

Kana bin ka'idojin aiki? Eh shi aiki abu ne wanda yake kala da kala, wane irin aiki a ciki. Idan aikin gida ne ya kamata dole ya zama dole ka bi ka'idojin shi. Haka in aiki na ofis shine shi ma dole yana da ka'idoji. Aiki ko na gona ne shi ma dole yana da ka'idoji. Kamashi aikin gida ka ga ka'idojin shi shine da safe za ka ebo ruwa, da rana ka nemo abinci da daddare ma haka. Idan kuma na gona ne za ka je ka sharar gona, za ka yi girbe cushiya kone, za ka yi noma, kayi shuka, ka girbe.

Kana kulle ƙofa kullum? A'a, ita ƙofar ɗaki sai dai lokaci lokaci, lokacin da ya kama a kulle ta ana kulle ta. Kamar idan zaka fita da rana haka babu kowa gida zakayi iya kulle ta. Da daddare kuma idan lokacin bacci yayi, idan lokacin bacci yayi kamar yanayi na sanyi zaka rufe. Idan kuma yanayi ne na zafi bazaka rufe ƙofar ɗaki ba. Sire ƙofar gidan da yake zaka iya rufe ƙofar gida a kowane yanayi saboda guje wa azzaluman mutane.

Wa mene ne babban nasarar da kuke samu a aiki? Shi aiki ana yin shi ne don a cim ma nasara, a cim ma gaci. In aiki in ka yi shi ƙarshe za a sallame ka wannan sallamar da aka yi ma na kuɗi kenan. Za ka je ka biya bukatunka na rayuwa kamar wasu bashishika da ka ci ko wasu biyan buƙatu haka na sayan abinci ko ɗinki haka ko biya ma yara kuɗin makaranta dai da sauransu. Shi aiki babban nasarar shi shi ne a biya ka albashin ka sannan in ba ka albashin ka je ka biya ma kan ka buƙatu tare da iyalinka.

Yaya dangantakarku, dangantakarku da abokan aiki. Dangantaka tsakaninmu da abokan aikinmu shine zaman lafiya, faranta wa mutane abokan aiki kyau, kyautatawa. Saboda duk zaman da ake tare idan zaka samu idan ba haɗin kai ko ba kyautatawa a tsakanin to, wannan zamantakewa tana da tangarɗa. Duk dai dole zaka samu a cikin abokan aikin naka. Zaka samu wasu da basa goya ma baya a kan lamuranka. Wasu ma basa sonka kwata kwata saboda ci gaban ka ka riga ka wuce su. Wasu kuma koda suna sama da kai zaka ka basa sonka. To amma dai dangantakarmu da ke tsakaninmu da abokan aiki shine zaman lafiya da kyautata ma juna da kuma faranta wa juna rai kuma a zauna lafiya.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, ci da cokali abune wanda na lokaci zuwa lokaci. Ci da cokali aikin shi idan ka fi ta wajen haka ko wajen abokai ko wani wajen haka zaka sa shi idan bukata rakata ka. Kuma anfi amfani dashi ga mutane masu ciwo. Idan kana da ciwo a hannunka zaka iya sa cokali, saɓa nan kasa ɗayan hannun da musulunci bai shari'anta ba. Amma kuma shi hannu shine naka, shi kake da tabbas a kanshi tunda dashi aka halicceka kuma koda yaushe yana a jikinka. Koda yaushe shine zaka iya aiki da shi. Cokali kam, ba dashi aka halicce ka ba kuma shi zaka iya abu ne wanda zaka iya ƙyale shi kamanta da babin shi. Hannu kuwa koda yaushe shine zai fi biya maka buƙata a lokacin da kake so. Saboda haka mun fi amfani da hannu akan cokali.

Me kake yi a lokacin da ka kamu da mura? Eh, tabas mura ciwo ne mai tsanani kuma babban ciwo. Ita mura idan ta kamu da mu, muna guje wa abubuwan da ke kawo ta kamar shan ruwan sanyi haka, ko rashin sa kaya, ko shiga cikin ruwa, ko kuma wanka da ruwan sanyi. Muna guje mata, muna guje ma shiga ruwan sanyi ko wanka da ruwan sanyi ko shan ruwan sanyi. Kuma muna neman magani don magance ta.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ita kasuwa abu ne na lokaci. Misali za ka tafi kamar da ƙarfe tara na safe. Ka tafi ƙarfe tara na safe kai ne ba za ka dawo ba sai mangariba rana ta faɗi. Za ka dawo gida kai 'yan hidindumunka, ka kwanta ka yi bacci in dare ya yi zuwa da safe kuma kafin ka tafi za ka ci abinci ka karya, ka yi wasu 'yan hidindumin, ka biya 'yan bukatunka, ka biya ma iyalanka wasu bukatun ka. Idan rana ta fito sai kai wanka ka tafi kasuwa.

A wane wata aka haife ku? Watan musulunci wata na sha biyu, daidai da watan bature wata na sha ɗaya. Sha huɗu ke nan, sha huɗu ga watan sha biyu 2020. Shine lokacin da aka haife mu, sha huɗu ga watan sha biyu 2000, daidai da wannan lokacin.

Kuna ajiye kwafin bayanan ku? Eh, bayanai kamar na makaranta haka result ko wane iri, bayanai dai in na makaranta ne ana raba su a yi kwafi a ajiye masu kyan gida, a kai kwafin wajen inda ake bukata su kamar wajen aiki idan kana neman aiki ko dai da sauransu.

Yaya dangantakarku da makwabta take? Eh, shi dai makwabci abu ne babba wanda a musulunci ma yana da kyau ka kyautata dangantakar ka da makwabci fiye da sauran mutane. Ita makwabtaka abu ce wanda Allah ya ɗora nauyi akan ka kyautata ma makwabcinka. Dangantakarmu da makwabtanmu zama lafiya, kyautatawa juna, kai taimako idan wani yana cikin matsala ko taimaka ma wani ko kai mai ɗauki idan wani abu na matsala ya same shi da sauransu. Muna da kyakkyawar alaqa da mu da makwabtanmu, ko taimako na rashin lafiya ko na abinci haka da dai sauransu.

Yaya kake ajiye kuɗi? Eh to, su kuɗi abu ne wanda suke ba ga kowa ba. Idan Allah ya ba ka, za ka ajiye su ka adana su ko a gida ko a asusu. Idan kuma ba ka da su babu yadda za ka yi sai dai ka bi da addu'a. Idan Allah ya ba ka raban ka shi ke nan. Ni dai yadda nake adanawa, ina ajiye sa inda ya kamata inda ba kowa zai gani ba daga ni sai ni. Idan kuma masu yawa ne ana killace su a banki a sa su a asusu wanda in lokacin bukata su yayi a je a fiddo su ayi amfani da su.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh sosai ma kuwa, shi jefa dutse nesa abu ne wanda sai mai ƙarfi wanda Allah ya hore ma ƙarfi kuma ko kana da ƙarfin sai kana da nisa sai kana da tsayi. Idan Allah ya ba ka tsayi da ƙarfi za kai jifa ka jefa dutse nesa sosai inda ba a yi ma ba a yi tsammani ba. Amma idan Allah bai ba ka ƙarfi ba ko kana da bisa kana da tsayi in ba ka da ƙarfi dutsen nan ba zai yi nisa da ake son shi ba. Kuma haka zalika ko kana da kana da kana da ƙarfi in ba ka da tsayi dutsen za ka jefa shi zai yi nisa amma ba zai kai nisan wancan mai tsayin da ƙarfi nisa ba.

Yaushe kake yin wanka? Shi wanka abu ne wanda yake da lokaci. Idan kana zuwa ofis aiki safe, zaka yi wanka da safe da yamma in ka dawo ka ƙara yin wani. Idan ba aikin ofis kake ba zaka bari sai da azahar. Idan ka yi wankan shi yake nan sai kuma gobe. Idan kuma baka aikin komai, zaka iya yin shi da safe kuma ka yi da yamma. Shi wanka abu ne wanda yake da lokaci. Haka zalika idan kuma wani aikin kayi zaka iya yin shi da safe da yamma ma in ka yi aiki ka ƙara datti ka ƙara wani wankan. Haka zalika sau uku kuma zaka iya yin shi a rana. Ka yi da safe, ka yi da rana, ka yi da yamma idan kana da hali.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ita damuwa ta rarabu kala kala. Idan damuwar tsakanin ma'aikata ne, zaka iya magance ta cikin sauƙi. Ta ka tambayi ba'asin me ya faru, ka gano waye yake da laifi a ciki. Ka hukunta mai laifi, ka ba marar laifi hakuri, ka sassanta. Idan kuma damuwa ce tsakanin ka da kai da manyanka, wani tsautsayi ya samu ko wani saɓani ya faru tsakanin ku, zaka iya ba da haƙuri ta baki ko ka rubuta takarda ta ban haƙuri. A samu a sassanta domin a daina ganin bakinka. Idan kuma damuwa ce ta kai tsakanin ka da ma'aikatan ka na ƙasa da kai, za ka iya rubuta masu takarda ta summa laifi su ba ka haƙuri domin a samu a sassanta, a zauna tare a koma kamar yadda ake da.

Wane irin mai kake amfani da shi? Man ya zama kashi kashi, man shafawa, koko mai wanda ake cin abinci, koko mai wannan wanda ake sama mota. Wanne daga ciki kowanne muna amfani da shi.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wayar Hannu, muna amfani da wayoyi kala kala. Akwai keypad mai madannai, akwai kuma android ɗin shafa shafa wadda kome take aikin ta cikin sauri kuma cikin sauƙi. Akwai kuma babban waya wadda ake harkoki da ita.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Alqur'ani ya karantar da mu aduk wani lokacin da muka shiga cikin wani hali wanda ba dadi na rashin dadi haka, ko wata damuwa, ko wani yazo ya bata mana rai, zaka karanta Kur'ani, a kira sunan Allah da wasu dai ayoyi haka da zikiri da ake yi, domin za ka samu sauki.

Kana son abinci mai yaji? Shi abinci mai yaji wane iri ya danganta. Akwai wanda idan babu yaji kwata-kwata baya daɗi, to shi wannan ana son a sa yaji. Wani kuma idan babu yaji in zai yi daɗi ba a bukata a sa yaji saboda shi yaji abu ne mai matsala ta wajajen mutane daban-daban. Akwai masu ulcer, akwai masu basir, akwai masu wasu cututtukan da yawa kuma yaji yana saka wa wannan cututtukan, yana tadadu su.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? To, mu dai Allah ya ma Hausawa, ummi masu buɗaɗɗen baki. Idan kuka ji muryar mu ƙasa ƙasa, to ba haka take ba. Sassauta ta mukai, amma tabbas muryar mu tana da ƙarfi.

Kana son kallon faɗuwar rana? A'a, a lokacin da rana taje faɗuwa, kowa yana wajen al'amuranshi na rayuwa. Ba wanda ba kowa ke tsayawa ya ƙura ma rana ido wai in ta je faɗuwa ba.

Kana iya amfani da kwamfuta? A wajan aiki ko ko a makaranta? Ita kwamfuta a bacewar da dole sai mutum me ilimi zai iya amfani da ita. Ba gama garin mutane ke iya amfani da kwamfuta ba. Example, ita kwamfuta ana yin abubuwa da ita ne kaman ko aika sako, ko video call, ko voice call, ko audio call da dai sauransu. To idan mutum ya zamanto bai da ilimi a kanta ba zai iya amfani da ita ba.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Mu ba ma da jaka gaskiya, ba mu da jaka. Kawai ma ajiyar kuɗin mu aljihu ne. Idan kuma suna da yawa za mu sa a banki. Idan kuma cash ne za mu je mu ajiye mu ɗaga fulo ko katifa mu danne. Amma ba mu da jakar kuɗi.

Sau nawa kake rubuta rahoto? A rana, idan ba a samu hatsaniya a gari ba, za'a rubuta shi kamar sau biyar ko shidda. Idan kuma an samu ɓacin rana, wasu sun yi rigingimu da juna, ko an samu matsala tsakanin kishiya da kishiya, ko tsakanin miji da mata, za'a kawo rahotanni. Za'a rubuta kamar sau goma ko sha biyar haka a rana. Ana rubuta rahotanni da yawa idan an samu hargitsi tsakanin mabambanta.

Ya kake jin hayaniya? Ta hayaniya ana samunta ne kamar wajen da mutane suka fi zirga-zirga ko inda yara suke yawan yawace-yawace. Amma hayaniya ba abun ce wanda ake son ji a ko da yaushe, ita bata da wani daɗin ji haka ko dai da sauransu.

Wane irin ice-cream kuka fi so? Ice-cream akwai na roba, akwai na kwali, akwai wanda bashi kwakwa-kwakwa to amma dai ni wanda na fi bukata wanda yafi tsada mai ɗan mai wanda yake ɗan ƙara ƙarfi a jiki da sauransu, me maiƙon shi muka fi saye saboda duk bayan sati biyu muna siye mu sha.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Customer kenan, wani customer idan yana buƙatar kaya zai kira ka ya tambaye ka akwai abu kaza akwai abu kaza da yake bukata. Idan akwai zaka faɗa mashi, ya faɗi ma lokacin da zai zo ya saya ko ya amsa, kuma yace ka aika mai da su a inda yake.